Wane lokaci na shekara kake so ka fi so ko ki ka fi so? Shekara dai tana da lokuta iri-iri kala- kala na ɗaya shekara tana da lokaci. Akwai lokacin zafi, akwai lokacin sanyi sannan akwai lokacin ruwan sama. Sannan akwai lokacin rani. Shi ne lokacin da ba a ruwan sama. Sannan akwai lokacin iska. Akwai lokacin da ba a iska. Sannan ainihin shekara ta kasu zuwa rana. Akwai rana, ranaku, inda ranaku suka kasu zuwa gida bakwai. Akwai ranar ainihin wato ta ɗaya, ta biyu, ta uku, ta huɗu, ta biyar har zuwa ta shida har zuwa ta bakwai. Waɗannan ranaku suka kama da daga Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a, Asabar, Lahadi. Waɗannan ranaku su ne suke jujjuyawa, ainihin wato su ma da shekara. A inda idan suka kai wannan kwana bakwai ɗin, wato akan ce musu ainihin wato sati ɗaya ko mako ɗaya. Mako ɗaya, akan samu makonni a cikin shekara akan samu mako hamsin da bakwai a cikin shekara. Sannan makon nan kwanakai ke shi. Wannan kwanakai kuma ainihin wato idan suka haɗu suka kai bakwai. Su ne suke ba da mako guda ko sati guda. Sati kuma shi ke ba da wata. Idan aka samu sati ɗaya, sai a samu sati biyu. Sai a samu sati uku. Sai a samu sati huɗu. Sai a samu sati biyar wanda shi yake bada kwana talatin. Wannan kwana talatin idan aka haɗe su masu ba da mako huɗu, sai a ce musu wata guda. Wata guda kuma shi yanki ne daga cikin shekara inda gaba ɗaya shekarar ta kasu zuwa wata goma sha biyu ne. Wata goma sha biyu kuma ya kasu zuwa mako hamsin da bakwai. Mako hamsin da bakwai shi ya kasu zuwa sati ɗari da talatin da uku. Wannan ita ce shekara. A cikin wannan kwanakai akan yi lokaci lokaci. Akwai lokacin zafi, akwai lokacin sanyi, akwai lokacin ruwan sama, akwai lokacin da ba a ruwan sama. Lokacin rani kenan. Akwai lokacin iska, akwai lokacin da ba a iska. Kuma kowane lokaci akwai yanda yake zuwa. Kuma mutane suna raye a cikin kowane lokaci daga cikin wannan lokuta. Sai dai ya danganta da yanayin mutane kowa da yanayin wanda ya fi so. Wani ya fi son lokacin zafi. Wani ya fi son lokacin sanyi. Wani kuma yafi son lokacin ruwa, wani kuma yafi son lokacin ainihin wato da ba'a ruwa lokacin rani kenan. Wani yana son lokacin iska. Wani kuma baya son lokacin iska. Ko wa dai da yanayin yanda yake son abubuwan shi su tafi yauwa. To amma ni dai gaskiya na fi son lokacin sanyi. Yauwa lokacin da na fi so a cikin shekara shine na fi son lokacin sanyi. Dalili na kyau shine wato ni mutum ne wanda Allah yini mai ɗan jiki. Ina da ɗan jiki kuma Allah yasa jikina yana da jin zafi. Yana da jin zafi sosai. Shi kuma wannan zafin yana hana ni ko yana daƙile ni ko yana dakatar da ni ko yana hana ni tafiyar da al'amurana yadda ya dace. Inda ka yarda daga bacci wannan ban iya yin shi yanda ya dace. Daidai da barci wannan ban iya yin shi yadda ya dace. Idan ya zama na cewa akwai zafi. Saboda zafi zai takura ma a jikinka. Jikinka zai ta zufa. Za ka yi ta fidda zafi. Za ka samu samar zafi. Ƙasa zafi. Shi ya sa ya zamana bana son zafi. Saboda zafi yana takura min a rayuwata. Hakan yakan sa in buƙatu wani lokacin dole in fito daga cikin ɗaki in taho waje in zo in kwanta saboda zafi. To shi ya sa nake son lokacin sanyi. Lokacin sanyi kuma lokaci ne wanda jiki yake yin kyau. Fata take yin kyau. Ainihin wato sanyi yake ratsa mutum ta ko ta ina. Mutum ya baccin shi iya san ran shi ga iska mai daɗi ga lokaci zai daidaita. Babu zafi a kota ina. Mutum zai ta rayuwar shi cikin kwanciyar hankali. Babu wani takura. Babu wani abin da bai dace ba ba kamar lokacin zafi ba. Sannan ruwa ko wane ruwa yayi daɗi. Ruwa yayi kyau. Mutum zai ta kwance shi sai dai ga iska mai daɗi. Ba kamar lokacin zafi ba. Lokacin zafi ba iska. Ba kwancian hankali. Ba jin daɗi ga zufa ga jiki ya ta zufa. Mutum baya jin daɗi.

Kana son kallon faɗuwar rana? Ah, faɗuwar rana da futuwar rana. Rana dai akan la'akari cewa rana wata halitta ce daga cikin halittun Ubangiji wadda Ubangiji ya sanya wa mutane ita domin su gani. Yani su ga rayuwa, su ga abin da ke gudana a cikin rayuwa. Ubangiji ya sanya mata haske take haska duniya. A lokacin da wannan rana ta fito mai haske, takan haska doron duniya. Inda mutum ɗan adam yakan yi amfani da idon shi wanda ya gani wannan haske domin ya tafi ya lalube abinci, ya lalube abinci a cikin wannan rana. Ya yi aikace-aikace, ya yi duk abin da zai yi da hasken wannan rana. A inda wannan rana taka-- tana da futowa bana akwai lokacin da take hudowa. Sannan kuwa akwai lokacin da take faɗuwa. Sanan dare yanzu. So futuwar rana dai a ƙasar Hausa yana kamawa daga ƙimanin ƙarfe ainihin wato shidda da rabi. A yanzu kenan, bansani ba ko lokaci zai chanza rana tana fitowa ne kimanin ƙarfe shida ainahin wato da rabi, idan rana ta fito, yanayin hudowar rana yanayin hudo ta yakan hudo ne da daɗi. Saboda lokacin da za ta hudo. Ah, watakila mutum, ah, mutumin yanajin sanyi zai so ya hudo wa rana domin zai zo daɗe buɗe miya. Hakanan ainihin wato mutumin ƙila kuma ya gama bacci ya ƙosa. Ya so gari ya waye, rana ta ɓullo yaje ya cigaba da ainihin wato gudanar da ayyukansa. Ah, yayin da rana ta huɗu farkon huduwarta ba ta hudo da zafi. Tana haduwa ne da sanyi-sanyinta. Bayan nan tana ta yi haka ta fiya lokaci ya ja lokacin ya ja. Tana ƙara zafi tana ƙara zafi. Inda zafinta yake cika daidai. Yayinda ta zo tsakiya ta ainihin wato raba duniya biyu. Tazo ta kai daidai tsakiyar sama. To a wannan lokacine hasken rana da kuma zafinta yake cika. A lokacin ne sabida zafinta zakaga mutane suna ɓoyewa suna samin wurare masu inuwa suna ɓoyewa aaa inda a yanzu technology yazo ainihin wato mutane sukan yi amfani da wannan hasken rana sosai. Domin ci gaban rayuwarsu ko kuma wurin rayuwarsu. Misali akan yi amfani da shi a tara shi wannan hasken ta hanyar radiation ko ta hanyar ainihin wato sola. A tame shi, a tara shi a cikin batiri. A riƙa amfani da shi da dare. A riƙa haska wa dashi. A inda hasken rana yanzu ci gaba ya zo. Akan yi amfani da shi wajen jawo ruwa. Akan yi amfani da shi wajen abun hawa. Akan yi amfani da shi wajen caja batira. Akan yi amfani da shi wajen caja wuri. Akan yi amfani da shi wajen caja abun hawa. Akan yi amfani da shi ainihin wato wajen abubuwa da dama na ci gaban rayuwa. Shi wannan hasken rana. Shi wannan hasken rana. So a lokacin da rana take tsakiya za ka ga zafi ya yi yawa. To idan wannan zafi ya yi yawa. Mutane zaku kuma su dako gudu. Sakan kuwa abin yanzu ya fi ƙarfin halayensu. Su kuma su dan sassauta su jira lokacinta yayi daga inda take ƙarfe huɗu za ta fara sauƙi. Sauƙin da zai fara gurin ƙarfe huɗu. Inda raba war rana take kama ƙari biyu daidai. Ƙari biyu daidai. Rana ta raba tsakiya lokacin zafinta yake cika. Lokacin take cika. Sannan, sannan sai kawai ta biya ƙarfe huɗu ƙarfe biyar. Lokacin da ta fara sanyi ta fara ƙasa ƙila. Inda rana takai ƙarfe huɗu ƙarfe biyar ƙarfe shidda. To lokacin rana ke faɗuwa. Wannan shine faɗuwar rana. Gaskiya ina son faduwar rana, sabida idan rana ta taho faɗuwa zaka samu lokaci da sauri, zaka samu tana faɗuwa ne da iska. Za ka samu lokaci mai daɗi. Za ta yi can ƙasa. Za ka samu babu rana kuwa ba dare ba. Kana iya komai. Wannan lokacin ma lokacin da ya zama lokaci ne na iska ga iska mai daɗi. Tana busowa ga iska mai daɗi tana tahowa. Za ka samu lokuta. Ina son wannan lokaci. Za ka samu a wannan lokacin da ake yin ƙwallo suke ƙwallo. Za ka samu a wannan lokaci masu karatu suke karatu. Za ka ga a wannan lokaci ne wasu masu gidan take ta yanzu. Saboda babu zafin rana ko kuma zafin rana yayi ƙasa. Faɗuwar rana dai kam aka yi aƙari tamchi daga ƙimanin ƙari shidda a nan ƙasar Hausa. A yanzu wannan lokacin namu. Faɗuwar rana yana faɗuwa ne ƙarfe shidda da wani abu. A inda takan yi wani ja kala launin ta ko kala ta yake jima'i ja. Haka ta ba da wani nau'i mai kyau. Sama ta yi kyau sama ta yi tas. Waras abin ta. Haka ta yi kala mai kyau. So za ka ga mutane suna sha'awar lokacin. Wasu haka suke hotuna a wannan lokacin saboda kyawar rana ja da take yi. Yayinda ainihin wato ta hau faɗuwa. Wasu sukanso wannan lokaci, susamu iskanshi sosai.